A idan kuɗi yazo za a gina abubuwa da yawa, musamman ace gidan, fararen gida, mana iya ɗauki mutane dayawa, aginin garden ciki, aa, kin shaguna da moll moll da market da manya manyan shaguna ake nan.

Aa muna siyan kaya ta hanyoyi daban daban. Aa muna siyan kaya online ta yanar gizo inda zaka ga abu ka aika kana so ka tura kuɗi ka tura shaida ta biyan kuɗi a tura maka kayan nan. Aa wasu ya ɗauki lokaci wasu a rana wasu bayan kwanaki da sauransu kafin kaya ta iso. Haka kuma na za ka kasuwanni mu siya akai tsaye ka miƙa ka siya abu ka bayar a baka a kaya ka miƙa kuɗin da sauransu.

A dattawa suna da matuƙar shakuwa da rediyoyinsu wanda kusan za a iya cewa shine babban abokin a firansu. A musamman da sassaƙa sun tashi shine abun sauraron su su ji labaruka na duniya a rediyo da matuƙar ban tsoro da tawa.

Muna ciniki ne ta hanyar ah mun ga abu ah mu taya nawa wannan, haɓaɗa kuɗi ah kace in zaka iya biya um yama, yawa ka nemi rage a rage maka kace kai zaka ba da kaza kace a'a sai dai kaba da kaza. Haka za'a ta ciniki ne har zuwa dai dai ta zuwa kunne da kai zaka iya biya sannan kuma ah zuwa shi kuma kuɗin mai siyarwa in yaga zai iya siyarwa saye wa sannan ma kaɓa shuɗi yayi banki yayi.

A'm, na fi son yin ɗaki a, mai faɗi, wanda ya kunshi, bayi da a cikinsa sannan ingantacce, samu gado da katifa da durowa don aje kaya. Wannan shine irin ɗakin da na fi so.

Muna son rabawa ta hanyoyi da yawa ahh musamman ta amfani da wayan zamani ta hanyan ai ƙafa a gwiwa ah taka aje da kuma tura wasiƙa da kuma hanyan rubuta ko tura ɗan saƙo.